Me kake ci a wurin aiki? Na gode da wannan tambaya. Ina cin abinci ne a wajen aiki. Abinci kuma ya dangantaka da wannene akayi a gidana ko wanne akayi zaa kawo min kokuma ya dangantaka da abincin da yake gurin mai siyar wa wanda zan aika a siyo a kawo mun. Wannan shi ne abin da nake ci. Na gode.

Kana kulle ƙofa kullum? Na gode da wannan tambaya. Eh, ba zan ce ina kulle ƙofa kullum ba ko kuma zan iya cewa ina kulle ƙofa kullum. Ya dangantaka in kuna nufin ƙofan gida in kulle shi in fita damuwa na kwata kwata bana kullewa kullum amma kuma ƙofar gidan idan yi barci da daddare ina kullewa kullum. To ya dangantaka da wane irin tambaya ne? Me kuke nufi da tambayar? Wannan shi ne a taƙaice. Domin duk rana ina kullewa kullum kenan da daddare idan zan yi barci. In kuma da rana ne dan fita gurin aiki bani kullewa domin ina barin 'yan uwana a cikin gida to ya dangantaka da wanne ne kuke nufi? Wannan shi ne amsa tambayarku. Na gode sosai, sosai.

Ina kake ajiye makullan ku? Na gode da wannan tambaya. Ina ajiye makullai na a gurin ma'adani na. Wannan ma'adanin ina ajiye abubuwa da yawa da suka shafi rayuwa na, abubuwa masu muhimmanci kama daga kan kuɗi, makullai, kwaɗo, abubuwa dai masu muhimmanci a gurin nake ajiye su. Ma'aji, ma'ajiye za'a kira abun, saving box ko keeping box da turanci kenan. Ina ajiye su domin in same su kai tsaye lokacin da nake nema ba sai na sha wahala ko na sa zafin kai wa kaina ba ko wani abu makamancin haka. Wannan shi ne. A taƙaice na gode da wannan tambaya taku.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Na gode da wannan tambaya taku. Kuɗin wutar lantarki a wata yana kama wa zuwa dubu huɗu sama har zuwa dubu bakwai. Ya dangantaka da girman gidan da kuma yawan layin da mutum ya ja da kuma yanayin yadda yake amfani da shi. Domin akwai wanda wutan direct ne daga kamfani, faɗa musu yawan kuɗin da za su biya ake yi. Akwai kuma wanda da mita suke amfani yake nuna kwatankwacin wutan da suka sha ko suke amfani da shi a wata. To, ire-iren wannan kuɗin wutansu za a iya cewa ya wuce dubu huɗu zuwa bakwan domin ya dangantaka da amfanuwar da sukayi da wutan. In sun sa a kayan wuta mai jan wuta sosai, to kuɗinsu dai yi nauyi. In basu saba, kuɗinsu dai ƙaranci. Wannan shi ne a taƙaice.

Yaya kake shirya ayyuka? Na gode da wannan tambaya. Ina shirya ayuka a bisa tsare-tsare. Ina tsare-tsare ne na dukkan ayukan da nake so na gudanar. Abubuwa masu girma, na kucin cinasu na kacaccalasu na yayyankasu su dawo gun taye kuma kowane guntu ga lokacin da ya kamata in fara da ga lokacin da ya kamata in gama. So a yin, a yi, a irin inda nake in jadawali na inda zan gudanar da ayuka ko na shirya dan yi ayukan. Yana bani hanyar da ɗan fahimta kuma in yi shi cikin sauƙi ba tare da na wahala ba. Wannan shi ne a takaice yanda nake shirya wa ayuka. Na gode.

Kana sa turare kullum? Na gode da wannan tambaya ta ku. Eh, haƙiƙa ina sa turare kullum kullum. Na siya turare na ajje su, kala daban-daban, na fesa wa dana shafawa dana mulkawa dana wanda ake sawa a ruwan wanka ayi, dana jikin kaya duk kala-kala, ko wanne ina amfani da shi saboda ba wanda yake turare saboda ƙamshin shi, to shi yasa na yi haka. Kullum sai na sa turare. In akwai abin da ya fi kullum ma, to zan yi masaltawa da shi. Wannan shine takacchen amsar da ɗan ya ba ku dangane da tambayan da kuka mun. Ina sa turare kullum. Na gode. Allah saka alkhairi.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Na gode da wannan tambaya. Eh, muna yin taro a mako sau ɗaya ne, don ce ko sau biyu, inda a makaranta ne, makarantar matakin farko. In gobe a makaranta bana, wurin aiki ne na jami'iya. To wannan ya dangantaka da abun da ya taso. Za a iya haɗa taro ba zato ba tsammani. A sati da a iya samun taro ukku ko huɗu. Wani lokaci a sati ko taro ɗaya. Abin baya zuwa periodically, baya zuwa a jere a jere. Wannan shine a taƙaice. Na gode da tambayarku kuma na ji daɗin tambayan sosai sosai.

Wane irin fim kake son kallo? Nagode da wannan tambayan taku. Ina son kallon film ko wane iri. Muna da fina-finai a nahiyar duniya kala kala. Akwai na nahiyar America maso gabas, ah, maso kudu. Akwai nahiyar America maso yammaci. Akwai na America gabaki ɗaya. Akwai na nahiyar Afirka. Akwai na nahiyar tura, eh turawa. Akwai na nahiyar, eh, Larabawa. Akwai na nahiyar gabaki ɗaya dai abun haka ne. Ko wanne film indai yana da ma'ana, ya danganta da ma'anar shi. Film in ne shine dai gyara tunanin ina so ko bana so, ba wai daga ina film in ya fito ko makamancin haka ba. Akwai Kannywood, akwai Nollywood, akwai Bollywood, akwai Tollywood, akwai su daban daban daban. Ba wanda bana kalla, bawanda bana kalla ya danganta da ma'anar ita kallan me suke so su isar a cikin film. Me suke so mutane su Ankara. To wannan shine yake tabbatar da wane irin film nake so in kalla bawai daga ina film in ya fito ko daga wani ƙasa ko makamancin haka ba. Duk wannan bashi bane. Shi yasa nace muku ga abunda ya sa. Ga irin film in danafi son kalla. Amma nafi son kallon wanda ake faɗa kamar action movie akan love movie na soyayya. Sai kuma wanda ya shafi mai tunani, tunani mai zurfi da dai ƙara wa mutum ƙwaƙwalwa ko hangen nesa ko makamancin haka. Amman duk wani film na rudu, na raha da wasu abubuwa duk ɓata lokaci ne bana son shi. Na gode.

Yaya kake kare kan ku daga sauro? Nagode da wannan tambaya taku. Haƙiƙa ina kare kaina daga sauro da abubuwa da yawa na farko, in rana ya kare dare ya kusan yi, na kan yi ƙoƙari na rufe tagogi windon ɗakin kenan da ƙofofi da dogon lungu da sauran wanda zai iya shiga cikin ɗaki. Mataki na farko da nake ɗauka. In na rufe, na kan nemo abun da ake ce masa man tega ko kuma hayaƙi na kunna a ɗakin don ya galabaitar da su, su suma wasu kuma su mutu ma daga suman su wuce mutuwa. Sannan, in saura kaɗan na shiga kwana, ina fesa musu abin fesawa wanda ake ce shelters, sheltors ko makamancin haka. Kuma a ƙara, ƙarasa wanda basu mutun ba ko makamancin haka. Sannan daga ƙarshe kuma in na shigo ɗakin, na kan buɗe gidan sauro nan na shiga ciki. Wannan matakai su nake bi domin na kare kaina daga sauro. Domin sauro bala'i ne, yakan kawo wa mutum cututtuka kala kala daga malaria har sauran. Malaria ya jawo sauran cututtuka sai ka ga mutum ya zo yana ta wahala. Sauro ya wuce duk inda mutum yake tunani. So dole mutum ya san inda zai kare kansa daga sauran. Duk wannan ba abu bane ƙarami. Abun da zai iya sa ka ka canja daga lafiya zuwa marar lafiya kan ai ba abu ne na wasa ba. Abu ne wanda dole sai an tashi an ɗauki mataki. Wannan shine a takaice. Nagode.

Kana kunna Bluetooth kullum? Na gode da wannan tambaya taku. Haƙiƙa ina kunna Bluetooth kullum, domin sana'ana ya shafi in kunna Bluetooth in kullum. Wannan shine a takaice. Ina ture turan fim ne daga, daga kwamfuta zuwa waya ko daga waya zuwa kwamfuta. Kuma akasarin turin yana kasancewa daga Bluetooth zuwa Bluetooth ne. Wani lokaci ne nake amfani daga Wi-Fi zuwa Wi-Fi. To dalilin da ya sa na ce ina kunna Bluetooth kullum ke nan. Sana'ana ne kullum ina kai. To Bluetooth ɗin ma tana kasancewa majority lokaci. Wi-Fi ya yawan lokaci a kunne yake. Wannan shine ainihin gaskiyan zance. Ba yannan kuma inda ba don hakan ba, ba zan ce ina kunnawa kullum in ba. Na gode.

Yaya kake neman izinin hutu? Na gode da wannan tambaya taku. Ina neman izinin hutu ta hanyar rubutawa, rubuta wasiƙan da ya dace ga mutanen da suke sama na a gurin aiki domin neman izinin hutu. Ina faɗa musu dalilan da zai sa hutun, da inda zan je lokacin hutun, da ranan da nake tunanin don gama hutun. Ina neman izini ta hanyar rubuta wasiƙa na kai wa shugaba. In an bani dama na je sai na je. In ba a bani dama ba sai na ƙara neman wani izinin a karo na gaba. In ba su bani dama ba sai tambaye su me dalilin hana ni daman sai in ji. In yana, in akwai yiwuwar na canja zuwa wani lokaci domin ya tafi da yanayin tunaninsu da irin tsarin su kuma kamar cewa haka sai na yi. In kuma tafiyan ne ko hutun ne basa so na yi saboda tsarin su na rushe shi ko kuma na ɓata tsarin ko wane abu makamancin haka, sai na haƙura in na ga na haƙurin ne. In kuma mutum ba zai iya haƙuri ba sai ya yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan shi ne aka san mutum mai tsari ko makamancin haka. Amma yawanci basa hana hutun musamman ma ace hutune wanda za ka yi bayan ka yi aure. Ana bayarwa wani lokaci ba ya ka neman izinin ba. Za a baka hutun ne automatically a kai tsaye kawai ka cancanci hutun. Sun sani wajajen aiki da yawa haka ake yi a Afirka, a Afirka kuma a cikin Nijeriya kuma cikin garin da nake jihar Bauchi wadda take ƙasar Nijeriya.

Wane launi bangoginku suke? Na gode da wannan tambaya. Eh, hakika bangoginmu suna launin ruwan ƙwai ne, amma akwai ɗakunan da ruwan shuɗi ne, launin shuɗi ne ba a canza su zuwa kalan ƙwan ba ko launin ƙwai. Hakan ya samu ne dalilin an canza wasu fentin wasu ɗakuna, wasu kuma ba a canza su ba, amma su ma za a zo a canza su. Yanzu dai a taƙaice-taƙaitawa in dan haɗa jimilla ne in ba ku amsa ke nan zan iya ce launin bangogin ɗakinmu ko inda muke shine ake cema ruwan dorawa ko ruwan kwai ko kuma ahh hakane kawai na gode da wannan tambayata.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Nagode da wannan tambaya taku. Ina abubuwa da yamma sosai sosai kafin na kwana, kafin na kwanta kenan. Abin da nake yi, ina tanadin me zan yi gobe. Ina kuma ƙoƙarin gama abin da nake yi a ranan da yamma. In ban kammala ba sai in haɗa shi a cikin jerin abin da nake so in yi shi, in kammala a washe garin ranan. Wannan haka nake. Wannan shine abin da nake yi da yamma kafin na kwana a taƙaican taƙaitawa kenan.

Wane gidan abinci kakefi so? Na gode da wannan tambaya. Aman kafi in baku amsa sai na gyara maku tambaya. Wane gidan abinci ka fi so ba kakefi so ba? Gidan abincin da na fi so shine gidan Shukura wanda yake kasuwan Wunti na jihar Bauchi, Nijeriya. Saboda sun iya abinci kuma suna sauƙi sosai sosai. Wannan in ka yi magana akan cikin gari kenan. In kuma a lokacin makaranta ne, school cafeteria ma duk sun iya abinci. Wannan shi na a taƙaice.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Na gode da wannan tambaya. A haƙiƙanin gaskiya ina kiyaye lafiya na ta hanyoyi da yawa. Ta hanyar duk wani abun da zai iya samun cuta, abinci in ki ci, ta hanyar duk wani abun da zai raɓi fata na ko dai zema shafe ni da zai zo ya shafi lafiyata ina yi domin na kiyaye. Akwai abubuwa da yawa wanda in kana yin su zaka faɗa cikin rashin lafiya ko makamancin haka. Musamman ka shiga bayan gida ka fito ba ka wanke hannu ba, ka ci abinci ba ka wanke hannu ba. Da sauran wasu abubuwan ƙazanta wanda su ne zasu yi sillan mutum ya faɗa cikin wani rashin lafiya da za a zo ana damuwa. Bayan shi ne bai kiyaye abubuwan da ya shafi lafiyansa ba. Ina yin tsafta, ina kula da kaina, ina abubuwan da ya dace domin na kula da lafiya na.

Kana da katin kasuwanci? Na gode da wannan tambayataku. A'a, ba ni da katin kasuwanci. Katin kasuwanci na manyan ƴan kasuwa ne amma wanda suke rarrafe domin su tashi ba lallai sai sun mallaki katin kasuwanci ba. Ba komai bane ake mallaka ko kuma sai kana da shi kai kasuwanci. Akwai kasuwancin da sai ka yi tukuna ka zo ka mallaki katin. To gaskiya, ha ƙiƙanin gaskiya ni ban da wannan katin ban da shaiɗan kasuwanci tukuna. Amma ina shirye-shirye don yin shaiɗan kasuwancinnan nan gaba. Wannan shi ne abin da yake cikin tsari na. Amma in ka ce kati ne na sauran abubuwa wanda gwamnatin tarayya na Najeriya take samarwa domin sauƙaƙawa wasu abubuwa ko domin zaɓe, wannan ina da su ko ɗaya bana wasa da shi.

Kana riƙe riga a aljihunka? Na gode da wannan tambaya. Eh ina riƙe riga a aljihu na. Amma kaman kun juya tambayan. Amma idan na fahimci shi, amsan bare uce eh ina riƙe riga a aljihu na. Kana, kana da aljihu a rigan ka kuke nifi ko ya ya ne ne amma wannan shine amsan. Na gode.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Na gode da wannan tambaya. Ya danganci wane aiki ne. Aikin da kake yi ne dai faɗo wane kayan aiki kake amfani da su. Domin ina aiki daban daban. Ina aiki a makaranta, ina aiki a sakateriyar siyasa, ina kuma aiki na gashin kaina. Da ya shafi ɗinki, ɗinkin hula, ɗinkin riga, ɗinkin wando da sauran su. Indai makaranta ne ina amfani da littafi da biro, da alli, da teburi da abun goge allo da dai sauransu ga baki ɗaya, na gode.

Kana riƙe lema a lokacin ruwa? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa. Ba zallon lokacin ruwa ba, lema an yi shi amfaninsa da yawa. Tare ruwa, ruwan sama, ƙwaɗa, sokowa, tareka ya jikaka da saura. Kuma yana amfani wurin tara rana ko tara iska ko guguwa ko nabo. Tabbas ina riƙe lema lokacin ruwa sosai sosai. A ƙasari ma yana taimako fiye da rigar ruwa. Wani lokaci rigar ruwa yakan ɓule ya ringa shiga. Lema kuma ɓulewansa na wahala. In ya ɓule ya lalace ne. Barai buɗuwan da ya kamata ba ma, ruwa baya shiga. Kuma fitar ruwa in ba da iska ake yi ba. Na gode.

Wane lokaci na rana kake fi so? Na gode da wannan tambaya taku. Lokacin rana da na fi so shine kaman ƙarfe sha ɗaya na safe zuwa ƙarfe uku na yamma, saboda a gurin nake gudanar da aikina da yawa wanda ya wuce misali. Wannan shi ne a takaice na gode.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina amfani da ruwan rijiya. Ina girki da ruwan rijiya. Ina wanki da ruwan rijiya. Ina wanka da ruwan rijiya. Ina yin duk wani abun da ake da ruwa da kuma ruwan rijiya nake yi. Akwai abubuwan da nake ɗan gujewa ne saboda wasu dalilai. Shine kamar shan ruwan rijiya. Tun da akwai wanda ya fi tsabta da wasu makamanta haka, to ina shan ruwa balle na rijiya ba. In na rijiyar ne sai na sarrafasu ta hanyoyi da asibiti ko hukumar lafiya suka tanada domin abi don tsira da abubuwan da ake samu a ruwan rijiya. Wannan shine a takaice, na gode.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Na gode da wannan tambayar taku. A'a sam, bana rera waƙa lokacin da nake wanka. Lokacin da nake wanka hankali na na jikin wankan, in wanke jikina, da wajajen da sukayi datti domin na tsaftace jikina, na samu na fita sai in yi sauran sabgogi na rayuwa. Amma bana rera waƙa lokacin wanka. Inna shiga bayan gida nutsuwa nake. A addinin da muke bi ma babu kyau kana bayan gida ko kana wanka ka ringa magana ko waƙa ko karatu ko duk wani abu. Nutsuwa ake so a yi, ka yi ka gama ka fita kaje kayi sauran abubuwan da ya rage maka wanda daman kana cikin yi ka bari. Wannan shine ainihin ƙa'ida inda ake so. Bayan nan duk sauran abun babu kyau a bisa yanayin da muke bin addinin mu. Amma kowa yana da ƴancinsa, yana da ƴanci yayi ko wane addini yayi kowane irin abu. To hakan in kai kana yi wani bayi amma ni dai bana rera waƙa lokacin wanka. Dama, dama, dama dai dan iya sa waƙan a waya in ajiye ta waje ko kusa da ni ina ji. Amma ba nine nake rerawan ba. Wannan shine. Na gode.

Kana iya amfani da kwamfuta? Na gode. Eh, ina iya amfani da kwamfuta amma ban ƙware ba saboda ba shi na karanta ba. Amman ina yi amfani da kwamfuta daidai gwargwadon iyawana saboda akwai wanda sun karanta ma, na fi su a daidai matakin da nake. Na fi su iyawa, na fi su ƙwarewa toh amma ba zan iya ce ina amfani da shi kai tsaye ko kuma na fi wanda suka karanta ba. Amma ina amfani da shi dai dai gwargwadon iyawa na. Iya yanda zan iya kuma zan iya da kai na da wasu kuma don iya ce na fi wasu daga cikin wanda suka karance shi a digiri ko kuma a jami'a ko makarantar da yafi haka ko kuma duk wani makarantar da yafi secondary school. Wannan shine haƙiƙanin gaskiyar zance. Na gode sosai da wannan tambaya taku, kuma na ji daɗi sosai. Komin tambaya ne cikin ilimi mai ba da amsa da mai tambaya duk da su sama abin da suke so. Na gode.

Kana fi son bas ko taksi? Na gode da wannan tambaya, amma bari in gyara muku yanda tambayan ya kamata ya fito. Ka fi son bus ne ko kuma taksi? Kafi son bus ko kuma taksi ko wanne a ciki tambaya ne mai kyau. A duk inda ya fito daidai ne, amma yanayin inda kukai na ku ba daidai ba ne, sai ku gyara shi. A gaskiya, kowanna ina so. Amman na fi son taksi saboda shi wani lokaci ba overloading, ba a cika mutane, amma matse jama'a. Kowa yana zama cikin sarari, cikin daɗi, cikin hutawa ba tare da an matsu ba. Amma bas, a'a, sai a hankali. Ko dai mu 'yan Najeriya muke yin haka, so amma dai ana hakan. Shi yasa na fi san taksi. Na gode da tambaya.

"Mene ne yake sa ka yi dariya?" Na gode da wannan tambaya taku. Abinda yake sa nayi dariya yana da yawa. Duk wani abun nishaɗi kamma ai dai ya sa nayi dariya. Duk wani abun nishaɗi. Kuma ko ina zan yi dariya, ya dangantaka da abu. Ban isa incd ga ainihin abunda yake sa in yi dariya ba. Afman bayanin nan shine ko a ina zan iya dariya kuma ko wane abu zai iya sa ni dariya, ya danganta ka ne kawai. Shine. Ba tare da, da kamar inda shi haushi ko fushi, shi ma yakan zo ne a haka. Wani abun da ka raina zai baka fushi ko haushi, shine zai baka dariyan kuma. Wani abun da ake tunani dai baka dariya, sai ya baka akasin haka, saɓani haka. So, wani lokaci wani abun yana zuwa a zatto bane, bazata yake faruwa. So wannan ma inaga hakane, nagode.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Na gode da wannan tambaya taku. Ina daidaita aiki da rayuwa ta hanyar kowanne ina basa muhimmancinsa kuma yana cin gashin kansa kuma yana cin lokacin kansa. Na ware wani lokuta ko sa'o'anni na aiki, in ware wani lokaci na hutawa, na shaƙatawa. Na, shine lokacin rayuwan ai. To haka nake yi, sai na tsara yanayi inda zan gudanar da aiki da kuma rayuwana ba tare da aiki ya shiga cikin haƙƙin rayuwarmu ba kuma ba tare da rayuwa ya shiga cikin, eh, haƙƙin aiki ba. Wannan shine a taƙaice na gode sosai, sosai.

Yaya kake jin hayaniya? Na gode da waannan tambaya ta ku. Eh ina jin hayaniya a fuskar kamar in ce rashin natsuwa. Hayaniya yana sa in ji niyyan ba a cikin natsuwa nake ba. Hayaniya yana sa ni rashin kwanciyan hankali. Hayaniya ina ɗukansa akan abu ne wanda yake hana natsuwa. Haka na ke jin hayaniya. Ko wane irin lokaci in akwai hayaniya ba ni kaɗai ba zaka ga wurin babu natsuwa. Hayaniya kaman kalman, kalma ce, ta miye zan ce, kaman kalma ce ta rashin zaman lafiya. Dan in ka ji ance hayaniya so duk wani abu wanda babu natsuwa za a iya tattarawa a dangana ga wannan kalmar.

Yaushe kake yin wanka? Na gode da wannan tambayar taku. Ina yin wanka da rana ina yin wanka da safe ina yin wanka da daddre ina yin wanka duk lokacin data kama amma kullum kullum nake wanka ina amfani da ruwa, da sabulu, da bukiti, da duk abin da zai yi mun amfani a wajen wanka ina yi amfani da shi domin tsaftace jikina, in cire wari daga jikina, in cire tsami, in cire duk wani abun da zai saba ran ji daɗin jikin ba kuma wani in yazu kusa dani baze ji da ƙamshi ku daɗin jikin ba dan yin ƙoƙari in wanke shi ga baki ɗaya, kama daga kai nan har kayan da ke sawa da sauran abubuwa. Wannan shi ne ainihin muhimmancin me wanka kuma kuma ya nakeyin wankan.

Yaushe kake fara aiki kullum? Na gode da wannan tambaya. Ina fara aiki kullum da ƙarfe bakwai na safe. In tashi, dab da sallan magari ba. Wannan haka nake yi koda yaushe. Ya bi ma ɗabi'an jiki. Koda yaushe haka abin yake. Ba zancen ɓoye ɓoye ko wani ƙari ko ragi. Haka yake zancen.

A wane wata aka haife ku? Na gode da wannan tambaya. Ni Sadik an haife ni a watan huɗu, ɗaya ga watan huɗu alif dubu ɗaya da casa'in da bakwai, kimanin shekaru ishirin da wani abu kenan ina shirin rufe na ishirin in bar na ishirin. Wannan shine sahihan shekarar da aka haife ni.